Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullum da ƙarfe sha ɗaya na dare nake kwana. Lokacin na gama duk wasu ayyuka da suke gabana, na aje wayata ta hannu da nake na gama hira da abokan nay na na rayuwa, da abokanan cinikayya da sauran mutanen da muke tarayya da su, da fira da budurwa na, da sauran ƴan uwa na na gida, da abokan da muke cinikayya. Sannan na baro majalisa na dawo gida. Ƙarfe sha ɗaya na dare sannan nake kwana kullum.

Wane irin takalma ka fi so? Wane irin takalma ka ke fi so? Wane irin takalma ka ke fi so? Wane irin takalma ka ke fi so? Na fi son takalma baƙaƙe waɗanda ko an wanke su ba sa ɗaukar dauɗa sannan suna cikin sheƙi da walƙiya ko da yaushe. Takalma baƙaƙe suna haskawa min ƙafafu na, ɗuk dacewa ni ma baƙi ne sannan sun fi sa mutum ya shiga duk inda yake so da nagarta da quality na su, ko da yaushe na fi son baƙaƙen takalma.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar wayar salula. Tananne za ka nemi ɗan'uwanka abokin aikin ka cikin sauƙi ko da ya yi nisa daga inda kuka rabu. Ta wannan hanya, ta hanyar tura sakonni ko ta hanyar kiran wayar salula da hannu. Ta wannan hanya ne muke sadarwa a wurin aiki.

Kana iya busa tsaki, kana iya busa tsaki, kana iya busa tsaki ƙwarai kuwa ina iya busa tsaki. Ako yaushe ma ina iya, ina busa tsaki saboda bakina mai kyau ne. Inna busa tsaki. Kaai! Abin ban sha'awa, abin ƙayatarwa, abin nishaɗantarwa da ilmantarwa. Busa tsaki abu ne mai kyau yana karrama labɓe da baki kyau sosai sosai musamman wajen busa shi.

Wane launi labulen ku suke? Wane launi labulen ku suke? Wane launi labulen ku suke? Muna da launukan labulbuli da yawa. Muna da labulbuli launuka akwai baƙi, akwai fari, akwai ja, akwai kore, akwai shuɗi akwai da sauransu dai. Da baƙi, da ja, da shuɗi, da kore, da sauransu dai dukka dai muna da launuka, duk kalan wadanda ake so.

Kana son wurare masu hayaniya? Kana son wurare masu hayaniya? Kana son wurare masu hayaniya? A'a, bana son wurare masu hayaniya saboda ita shiru alƙairice ako da yaushe, Ni kai na bana son hayaniya. Ina fi son in samu guri in natsu. Musamman in shiru, na fi samun natsuwa da walwala. Yin shiru rashin hayaniya yana sa mutum yayi tunani cikin natsuwa da ta sami sabon nazari domin ƙirƙirar wasu abubuwan masu muhimmanci a rayuwa na.

Kana kunna sanarwar apps. Kana kunna sanarwar apps. Kana kunna sanarwar apps. Kana kunna sanarwar apps. Eh, ina kunna sanarwar apps saboda hakan zai taimaka min domin zan samu saƙonni waɗanda suka shigo domin tabbatar da cewa ga abin da ke faruwa. Hakan na taimaka min sosai in ni kunna shi kuma hakan na da mahimmanci a koyaushe. Nakan shawarci abokana domin kunna sanarwar apps a koyaushe.

Wa yake ka-kakkafa maka baya? Wa yake kakkafa maka baya? Wa yake kakkafa maka baya? A ko da yaushe, mahaifiyata da mahaifina, iyayena su ne suke kakkafa min baya. Su ne jigon rayuwata. Ko da wuce su kan kakkafa min baya na domin in sami ƙwarin guiwan yin wasu abubuwan, domin in yi samu ƙwarin guiwan cin na tsara a rayuwa, in yi galaba a kan maƙiyana sosai.

Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Yaushe kake cajin wayarka? Ina caja wayata da daddare. Misali in na gama abin da nake yi ƙarfe sha ɗayan an kawo nepa na kwanta bacci. Ko da yaushe haka nake caja wayata. In ma ba a kawo neba, ina sa power bank nawa ma'ana abin taimakawa a yi cajin da shi sai kuma ƙarfe huɗu na rana nan ma ina sa cajin wayata.